A gaskiya a yanzu dai haka bana yin amfani da daftarin kuɗi amma ya kamata in zo in fara yi dan kuɗin da nake kashewa yana yin yawa. Haka mata in san nawa nike kashewa a kowani wata da kowani rana da in san nawa na samu da kuma nawa ya fita don ta haka ne mutu in zai gane ko yana ciya bawa ko ci baya yake yi.

To, in maganan tafi ne, ya danganta a ina ne aka ce a yi tafin. In aka je inda ake wani celebration haka, ana abin murra. Ko kuwa wani ya yi magana wanda yake da ƙawatarwa da sa mutun tunani sosai. Mukan yi tafi in ta kama. Eh, sannan kuma ai ba wai da wane ƙarfi ake yi ba dai yanda ba zai kasance yayi yawa ba. Dan ba zai yi kaɗan ba sosai. Kam muzo muyi bambanci da sauran mutane.